Yaya dangantakarku da maƙwabtan ka? To dagantaka na da maƙwabtana inada dangantaka mai inganci me inganci kuma me kyau. Muna arka tare, muna gaisawa, muna ci abinci wani lokacin ma tare.

Ko yaya nake maganta damuwan aiki, idan na haɗu da wani damuwa akan aiki, sai dai na saukar da kaina in huta. Na wasu mintuna sai in sake komawa wannan damuwa. Yanda zanyi maganinshi zai zo mun kai sai in maganta shi.

Ko ina karatu kamin in kwanta ko in kwana? Eh, a ko da yaushe kamin in yi bacci da dare. Eh, a ko da yaushe kamin in yi bacci da dare sannan in yi addua kamin in kwanta inyi bacci to eh ina karatun littafi.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Kai banason kayan zaƙi fa gwanda ma kayan gishiri? Amma ba mai gishiri sosai ba. Daidai daidai dai kawai in ya yi yawa babu kyau a jiki.

Mene ne abun da na ke yi don nishaɗi? To, nishaɗi, wanka a cikin swimming pool ko in je kallon ƙwallo, in ji waƙoƙi kawai kawai.

Matashin wuya, eh amfani da matashin wuya ba sosai ba, amma wani lokacin ina amfani da shi amma kuma ba sosai ba. Lokutta lokutta daban daban.

Sau nawa nake goge haƙora? Wata rana sau biyu biyu nake goge haƙora. Da safe kafin na fifita ko da dare kafin na yi bacci. So biyu nake goge haƙora.

Wani wasa nake so yi, wani nafi so yin shi ne buga game da abokaina a waya. Ku a tashi buga game na gudu, ku na gwan ka.

Eh, kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Eh, tabbas ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Ina so in riƙa zama da ƙafa na harhaɗe, ba a bar su kawai a dogaye haka ba don ƙafa na akwai tsawo sosai, so ina ƙetare su.

Wani lokaci rana na fi so. Lokacin rana da na fi so shine yammaci lokacin anga ma aƙin rana, sai a zo gida a huta, lokacin bacci kenan. Lokacin da na fi so kenan, lokacin hutu, lokacin bacci.

Ina ka na iya buɗe, buɗe number QR. Kayi meye number QR? QR code. E ina iya buɗe number QR. Idan QR code ina iya buɗe wannan number.

Wani launin bangon jikin ku suke? Kai ni bangane tambayan nan. Miya yake nufi da launin bangon jiki suke ba. Amma nasan launin bangon jikina baƙine ni baƙin mutum ne.

Kana amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da shi ruwan rijiya ta wurin wanki, kwanuka ruwan rijiyan da tsafta yake kuma ba wani ƙwari ko datti kuma ana rufe shi da kyau.

Eh, ina son zama kusa da tara ina son wurin nan sosai. Yes, ina so in zama kusa da taga.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, aiki ba lokaci. Bayan su lokacin awurin aiki ina iya zauna, in an tashi a wurin aiki, in ƙara sauran su aikin kamin in tashi zuwa gida. To eh, ina aiki bayan lokaci.

Kana iya yin iyo? Eh, wannan yana ɗaya daga cikin aiki abubuwan da nake yi da nishaɗi. Shine iyo ina iyo sosai a kogi ko kuma a siwimin ful ina tafiya iyo sosai a sati da lahadi.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarki a gidanmu a wata ya kama daga dubu uku ko biyar, wani lokacin ma yana kai dubu goma biyar wutar lantarki ne.

Ina na ke ajiyan makulli na, bana iya ajiyan makulli na a gida. Ko wani lokaci makulli a hannu na yake, bana ba kowa kuma bana ajiye shi. Ko wani lokaci a hannu na yake, ina tafiya aiki da shi kuma in dawo da shi, bana barin shi a gida.

Kana iya bacci da rana? A'a, ba'na iya bacci da rana. Na samu damuwa lokaci ko wani lokaci da baccin rana. Surutun mutane baya barni in yi bacci. Ƙara kaɗan zai, zan farka daga bacci.

Eh, kana kiran bidiyo. Eh, ina kiran bidiyo a WhatsApp. Tabbas ina yin video call, muke kiran shi da turanci amma hausance ana ce mai bidiyo. Ina yin bidiyo, kiran bidiyo ko a WhatsApp ko a Facebook.

Yaya kake sassanta rikici a aiki? To, duk wani rikicin da ya taso a aiki ana kiran waɗanda sukayi rikicin ne a zauna. Me ya sa rikicin kuma yaya nene za a sasanta su.

Zama na, na fi so a kujera ne. Tun zaman taburma yana kawo mun, bayan ciwon baya. To ni bana son zaman tabarma. Zama na, na fi son zama a kujera kuma kujera mai laushi wanda ake kira cushion. Amman ba tabarma ba.

Kana yin addu'a kullum? Eh, wani ne baya addu'a kullum. Safe da rana da yamma da dare ina addu'a lokutan nan idan babu addu'a, ai Allah zai bar mu. Kuma wannan irin halin, irin rayuwan nan ba shi da kyau.

Wane irin kayan din ɗaki kaf ka ke fi so? Kayan ɗaki da nake fi so shine teburi da kujera da kushin da gado. Wannan kayan da na lisafa su dinne na fi so teburi da kujera da gado.

Kana buga rubuta da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri. Ko waya ne ko laptop ne ko kwamfuta ne, ina iya buga rubutu da sauri-sauri abunshi. Da saurin sosai ma.

Wanieshago kake fi zuwa? Shagon takalma ne, shagon turare nake fi zuwa. Mm sosai ni me son, turare ne da kuma takalma. Eh, turare kuma da takalma. Abin da suke zuciyana sosai kenan kowane lokaci.

Eh, ina iya rera waƙa ma sosai ma. Kowace irin waƙa ko ta hausa ne, ko ta koturanci ne, ko ta yarene ana iya rera su. Ana haɗa kyau kyau kuma da tsauri na kai iya kamu kalmomin waƙa.

Eh, akwai fanka a rufin ɗaki. A yanzu ɗin ma fankan na ke amfani da shi kuma yana, eh yana hura ne da iska mai kyau. So akwai fanka a rufin ɗaki na a yanzu haka. Da akwai wutan nan yana hura da kyau kyau ma a haka nan.

Yanene nake daidaita aiki da rayuwa. Lokacin aikina tabbas baya shiga cikin lokacin rayuwana. Ina tafiya aiki ne in dawo da rana, to daga ranan zan zuwa yamma sai in cigaba da rayuwana. Ko kowacce rana haka.

Ko ina cin citta a abinci? Eh, ina son cita a abinci duk zafi zafin shi ɗinnan. Kuma yana bamu abinci wani, wani taste in me daɗi. So eh, ina son cin citta a abinci ko shinkafa yawanci ko wake haka.

Wane irin wasa kake fi so? Wasan da nake fi so shine wasan hawan doki ko wanka ko wanka a swimming pool. Ihu kenan ko kuma wasa da abokanai ko mu buga game a waya ko a talabijin. Ire-iren su ɗaya ka.

Kana kwana a ciki, a cikin ina? Indai kwana a cikin ɗaki ne? Eh, kwana ma a ɗaki nakeyi, ba na kwana a waje. Sai dai ana zufa sosai kuma ba wutan lantarki da zan yi kunna fanka ko AC sai in kwanta waje. Amman kwana a ɗaki, a ciki nake.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Eh, wa'yansu lokutan muke amfani da waya muyi magana da abokan ciniki ko ido da ido. Kuma muna magana da halaƙa mai kyau kuma mune respecting juna, muna bama juna girma sosai.

Kana samun horo a wurin aiki ko kuna samu? Eh, duk wanda ya yi laifi dai a wurin aiki a bakin horo yake. Aman ni da wuya in samu horo a wurin aiki domin me gidanmu a wurin aiki abokina ne sosai kuma munada dangantaka da kyau.

Wani irin ƙasa gidanku yake da shi? Ƙasan gidanmu tiles muka sa a cikin gida, indai ƙasa ne kuma waje yashi ne. Yashin da aka gama gida sai aka yi warwatsa a wurin zagayen gidan.

Menene burin ku a aiki? To a kowanne sati, a kowane mako mu muke shiga, muna da burin da muke ƙoƙarin mu kama a kowacce mako. Da shiga wa mako akwai burin da muke kamawa kuma mu ƙarasa.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, bama iya ɗinka tufafi. Sai dai inje wani yayi, ko dai in biya ayi, amma ni ban iya ɗinka tufafi ba. Wannan ba aikina ba, ban taɓa koya ba kuma bana iya yi.

Miya kana fi son miya mai zafi ko sanyi? To miya ni bana son miya mai sanyi. Miya kullum mai zafi na fi son ci. Mai sanyi baya ma daɗi. Sai dai mu ɗan sa wuta ya ɗan zafi sai a ci miyan, aman ba mai sanyi ba.

Wane kayan murmuri kake fi so? Kayan marmari da nake fi so shine kayan abinci, ko kayan kwaɗayi irin su shawarma, ko pizza ko ice cream ko sweet haka ko lollipop, yawancin su dai ko yogurt.

Kana kallon inuwar ka. Eh, a lokaci dai ina zauna bana wani aiki ko bana yin komai, sai in zauna in ta kallo inuwa na ina tunani. Yayake haka sai in kalli rana kuma in kalli inuwan.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Sun yi yawadai akwai alli, akwai laptop, akwai teburi, akwai biro, akwai takardu, akwai maka, akwai correcting pen, abu da iri iri iri iri kuke amfani da su a wurin aiki.

Kana shan magani kullum? A'a, ba na shan magani kullum. Ni ba mai ciwo ne sosai ba. Duk wani lokacin da nayi zazzaɓi ko na ɗan yi ciwo, sai nasha magani amma ba kullum kullum na ke shan magani ba. Ni ba mai ciwo ne sosai ba. Ciwo ke zuwa lokaci lokaci ne.

Ya kake jurewa zafi? Zafin lokacine ko zafin jiki in zafin ɗaki wai ba iska ina fita in zauna a wajene ɗakin zafin jikine kuma sai muje musha magani don zafin ya ragu.

Ya kuke sadarwa a wurin aiki? Akwai abubuwa daban daban su, telefon akwai waya, akwai yanar gizo iri iri da muke sadarwa lokaci a wurin aiki. Ba wani damuwa ne wannan ba.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? So kowane yaushe nake tsarkake gidanmu don tsaro, don akwai damuwoyi daban daban da suke zuwa kusa da gidan. Ko wane lokaci ana ƙoƙarin tsarkake gidan ne.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Zuwa kasuwa, ham laraba ko litininne muke zuwa kasuwan mu bana tafiya. A gidan nan sun shiga kasuwa yin cefene, in yi tsayayya ko in sayar da waƴansu kayayyaki.

Wani irin tufafi kake fi so? Tufafi mai kyau, tufafi mai tsabta, tufafi mai, mai tsada, mai inganci shine nafi so. Mara ba da damuwa mai kyau tufafin da nafi so kenan.